Toh, mudai an haife mu ne a watan Yuni. Watan Yun, ko kuma watan shida. Shine watan da aka haife ni kuma an haife ni ne a shida ga ranan watan shida. Shiyasa shi ranan haihuwa na yake da mahimmanci sosai saboda an haife ni ne a shida ga watan shida kuma a shekara ta dubu ɗaya da casa'in da tamanin da biyar.

Eh ina sanya bel kullum idan zan tafi aiki. Idan lokacin aiki yayi bazan tafi sai na sanya belt a wandona don na ji wanda ya riƙe ni da ƙarfi. To shiyasa na ke sanya shi bel a kullum idan zan tafi wajen aiki.

A'a, ba mu da wifi a gida. Muna da wifi a wajan aiki kuma muna amfani da wifi a wajan aiki amma kuma ba mu da wifi a gida. Wifi a wajen aiki ne kawai muke samu mu yi amfani da shi wifi ɗin.

To ina son buredi wanda aka yi shi da fulawa kuma wanda aka sa ma shi flavour kamar flavour na vanilla ko kuma flavour na banana. Ina ce musu vanilla bread ko kuma a ce musu banana bread. To duka wannan nau'in bread ɗin ina son su su biyu.

To kayan ciki da na fi so dai sune kaman pizza haka da coke watan Coca-Cola kenan. Ina son su sosai sosai kuma ina cin chinchin kuma haka zalika in cin su eggroll da fish roll da sauran abubuwan da aka yi su daga flour du duka suna bani sha'awa sosai kuma ina buƙatan su ina amfani da su sosai in sha Allah.

A'a ni ina zuwa wurare da wuri. Idan aka yi alkawari da ni akan lokaci to ina ƙoƙari in ga na kai ma wannan lokaci na wannan alkawari ɗin. To bana ƙoƙarin in ga na wuce lokacin da aka yi alkawari da ni dan ban san abun da haka zai kawo ba. To idan aka yi alkawari da ni, na fi ƙoƙarin ga na zo akan lokacin da aka yi alkawari da ni.

To abun da nake yi idan babu wutar lantarki ne, shine ina da makamashi na solar. To da makamashi na solar nake kuma nayi aikace-aikacen da nake buƙata da yi wanda wutar lantarki ba zai barni nayi ba. To wani lokacin kuma idan makamashin solar shi ma bashi da power, to kawai zan fita ne in je in ɗan motsa jikina sai in dawo gida in yi wanka.

Eh ina amfani da matashin wuya ko kuma filo. Duka ina amfani da shi a lokacin da na zo kwanciya. A'a, gani ama idan ban kwanta da shi matashin wuyan nan ba, to idan na tashi da safe, to yakan ɗan samu ciwon wuya lokaci zuwa lokaci. To abin da ya sa ɗinke nan dai naga ya kamata na ringa amfani da shi matashin wuya idan zan kwanta kullum.

To ina magance koke-koke ne ta hanyar fahimtar su wannan koke-koken da kuma ba su natsuwa in saurare su kuma na fahimci menene asalin shi wannan, a koke koke da aka yi ta kawowa gabanmu kuma sai na yi tunanin wace hanya ce za a bi don a cimma samun shi sakamako mai kyau a kan wannan koke koke da ake ta kawowa ɗin.

To abun dai da nake fara yi da safe idan na farka shine zan ɗan je in ɗan motsa jikina, in na ɗan gama motsa jikina na minti kaman sha biyar haka. To sai nazo nayi sallah, na wanke baki, na shiga bayi nayi wanka, na fito nasa kayan tafiya wajen aiki, sai naci abinci. Bayan naci abinci sai in fita in kunna motata nayi warming ɗinta na kaman minti huɗu ko biyar. To sai na ɗauko akwatin aikina, waton briefcase ina kenan sai in sa shi a bayan motata in kunna mota in tafi wajen aiki.

To, kullum dai ina fara aiki ne misalin ƙarfe takwas na safe kuma ina rufe aiki ne misalin ƙarfe huɗu na rana. Eh, a kullum ina aiki ne sau biyu ko sau uku ta yanayin da zan samu sauƙi a wajen aikin. Nayi aiki na sao'i huɗu sai na huta na sa'a ɗaya kafin nakoma kuma naci gaba da shi sauran aikin to shi sa nake tashi har zuwa ƙarfe huɗu na rana kullum.

Eh da yamma kafin na kwanta dai abun na fi yi shine, nakan saurari labarai. Ni mutum ne mai son na ji labarai kafin na kwanta, so yakan kasance abu na ƙarshe da nake kafin shi na kwanta ɗin zan buɗe shi inda nake jin labarai na, kamar su sashuka irin su BBC, voice of America. To duk zan nemo su nan na ɗan ji labarai sama-sama kafin kuma na koma na kwanta. Wannan shi nake da yamma kafin na kwata.

To abun da nake son canzawa a wajen aiki shine yanayin biyan kuɗin aikin da ake ma ma'aikatan casual. Ana biyan su ne ta hanyar table payment wanda tsohon hanya ne na biyan ma'aikata aiki. Idan da Allah zai kai ni mataki na kaman darekta haka a wajen aikin, to zan canza wannan yanayi inda zan ringa ƙoƙari ina sa ana biyan wannan albashi na casual ma'aikata a cikin asusun bankunansu watan account kenan.

Eh ina iya kunna wuta. A lokacin da nake ƙoƙarin na yi abinci na sauri idan mata ta ɓata gida, to ni nake shiga kicin da sauri da kaina, na kunna wuta a gas, na girka abinci na ci kafin na fita aiki. Nakan kunna wuta don na girka abinci kamar su ƙwai ko taliyar indomie haka wannanlokaci.

Eh tabbas ina fatan samun cigaba. Aa shi cigaba shine bunƙasa na duk wani ɗan adam balle a wajen sana'arsa ko a wajen aikin shi. Eh lallai ina ta fata kullum Ubangiji Allah yasa na samu cigaba a wajen aikina da wajen sana'ata. Eh Allah kuma yasa in cimma wannan buri nawa na samun cigaba a wajen aiki.

Eh akwai abinci namu na gargajiya wanda ake cin shi da hannu. Akwai kuma abinci wanda ake amfani da cokali wajen cin shi. To duka nakan yi ɗin. Nakan yi amfani da cokali, ah idan na zo cin abinci kamar su shinkafa haka. Amma idan na zo cin abinci na gargajiya kamar su tuwo, su ɗanwake da su dambu haka namu na nan da fate. To bana cika amfani da cokali bane nafi amfani da hannu.

Ehh ina karanta jarida ina karanta jarida da safe kullum idan na fita aiki. Akwai mai kawo mana jarida a wajen aiki. Kuma a kullum a kan ajiye ma ko wani ma'aikaci jarida guda ɗaya a kan kujerar aikin shi, domin in ya samu lokaci ya ɗan karanta ya ji labarai. To shiyasa nake karanta jarida kullum kullum.

To gudu na fanka wanda na fi so shine gudu madaidaici. Ba na son gudun fanka yayi sauri sosai. Na fi son fankan ta ringa tafiya a hankali shine gudu madaidaici yadda sanyin ba zai yi yawa ba, iskan shi ma ba zai yi yawa ba. Idan fankan ta cika gudu da yawa to ba na cika son shi a hakan ba ne. Na dai fi son shi a tafiyash shi kaɗan kaɗan ba da gudu sosai ba.

Eh ina kulle ƙofa kullum idan zan kwanta, ina kulle ƙofa kullum ne saboda guje ma dabbobin daji da ƙwari kaman su soro daga shigowa cikin ɗakin namu, to shine yasa saniyar sanadiyan da muke rufe ƙofa kenan kullum idan zamu kwanta barci.

Eh ina iya busa tsaki, amma dai a cikin al'ada na busa tsaki, a bune wanda ba'a yarda da shi ba. To ba na cika busa tsaki bane duk da dai na iya busa shi tsakin. To amma tun da al'adan inda nake zaune bai yarda da ƙarin ga busa tsaki ba, to shi yasa ba na cika busawa bane. Amma eh tabbas na iya busa tsaki sosai ma.

A'a, bana cije farce. Ya cize farce ba ɗabi'a ba ce mai kyau, saboda yakan sa maka ciwon haƙori ko kuma ciwon baki. To tun ina ɗan ƙarami, iyayena suka hana ni na runga ciza ah farce, shi yasa bana cize farce kuma ina gani kaman ba ɗabi'a ba ce mai kyau. Shi yasa har yanzu 'ya'yana ma bana barin su, su sa hannu a baki idan su ce za su cize farce.